Sau nawa kake amfani da wayarka? A gaskiya adadin da nake amfani da wayana a kalla zai kai sau goma, domin in an kira wayana da shi nake ɗauka. Bayan haka da shi nake karatun makaranta, karatun azkar duk da shi nake yi. Musamman idan jarrabawa na makaranta ya gabato yana fin sau goma ma, domin takardun makaranta na malamanmu wanda suka koyar da mu ta waya ake tura mana. Sannan muma mu makaranta mu je mu rubuta jarrabawa da ikon Allah har mu samu mu wuce. Gaskiya zan iya cewa adadin da nake amfani da wayana babu iyakaci. Idan ma na ce da iyakaci a kalla zai kai sau goma ko fiye da goma.

Bana iya hawan keke. A'a gaskiyar magana ni bana iya hawan keke. Hawan mota nake yi, a mota ake kai ni aiki na ake dawo da ni. Domin ƙasan da muke an fi amfani da mota ba keke ba. Domin shi mota ya fi sauri, ya fi gudu kuma shi baya lalacewa da wuri. Kuma shi idan mutum ya shiga ciki babu irin su iska a waje ko a ganka kana zaune. Kawai shi in ka shiga ka ja ka rufe za a kai ka inda kake so ko kuma kai da kanka zaka iya tufa wannan motar ka tafi inda ya kamata ko inda kayi ra'ayin za ka tafi. Gaskiya ni bana iya hawan keke. Munfi amfani da mota inda muke.

Ina kake ajiye makullanku? Eh to a gaskiyar magana inda muke ajiye makullanmu shi ne idan ka shiga gidanmu akwai wani waje saman kitchen namu so a nan muke ratayawa in wanda ya zo sai ya ɗauka. Wannan makullan namu kuma shi na ɗakunan ciki ne amma da ya zama jam lock ne ƙofanmu. Kowa yana fita da makullinsa ne idan ya tashi zuwa sai yazo ya buɗe ƙofa ya shiga. Domin kowa waƴansu su tafi karatu waƴansu su tafi aiki lokacin zuwan namu ba ɗaya bane daban-daban ake zuwa shi yasa yanzu a gidanmu kowa da makullinsa yake fita ba'a ajiye shi a gida.

Yaushe kake cin abincin rana? A gaskiya lokacin da nake cin abincin rana shine lokacin da na dawo aiki. To gaskiya lokacin da na dawo aiki kuma yana bambanta, wata ranan in zo da wuri, wata rana kuma na makara a zuwa. To gaskiya ba zan ce ga ainihin lokacin da nake cin abincin rana ba domin ni na ƙa'idar da lokacina na cin abincin rana a duk lokacin da na dawo a aiki, aiki. To kuma lokacin da nake dawo aiki, wata rananan ƙarfe uku, wata rananan ƙarfe biyu da rabi, wata rana ƙarfe ɗaya. Yanayin da muk yadda muka gama aikinmu da wuri, to shi ne lokacin zuwana na gida. Kuma wannan lokacin idan na dawo a lokacin nake cin abinci na, na rana.

Yaya unguwarku take? A gaskiya yadda unguwarmu take, kowane layin anguwarmu akwai faɗi kuma bayan haka akwai haske kuma bayan haka gidajen unguwarmu yadda take ba ƙanana bane suna da girma kuma akwai shaguna a kusa da mu. Idan kana son abu za ka je ka siya babu matsala ba sai ka hau mota ka tafi kasuwa ba. Daga abun da ya kama manyan kaya ƙanana har kayan yara har su tirare. Bayan haka kuma akan tsaftace anguwar kowane sati bayan haka kuma yaran anguwar zuna zuwa makaranta, suna zuwa islamiya kuma a ko da yaushe layin namu ba datti.

Ya dangantakar ku da abokan aiki? A gaskiya dangantakar mu da abokan aiki muna zaman lafiya kuma kanmu a haɗe yake. Idan ɗaya daga cikin mu bikinsa ya tashi za mu tara masa kuɗi kuma mu haɗu mu je mu taya su aikin wannan bikin. Bayan haka idan ɗaya daga cikinmu aiki ya masa yawa za mu iya taya wannan ɗayan. Kuma bayan haka muna yawan taimakon juna babu surutu, babu faɗa ko sun gulmace gulmace dukkan mu da maza da mata kanmu a haɗe yake. Kuma idan muna aiki a wajen aikinmu irin an kawo abu za mu raba a tsakanin mu babu tashin hankali.

Kana yin addu'a kullum? Gaskiya kan maganan gaskiya ina yin addu'a kullum, bayan addu'an sallah, idan gari ya waye, kafin fita aiki ina yin addu'an safe, azikarrun saba kuma idan zan fita a gida ma ina yin addu'a. Idan na je wajen aiki zan zauna ina yin bismillah kuma bayan haka idan yanma tayi ina zo gida ina yin addu'an yammaci wato azikarrun nasa bayan haka ma a taƙaice dai abun da zan ce ina yin addu'a, addu'a amma shine yafi wa domin mutum yana zaune zai yi, idan ya yi sallah zai yi, idan ya zo kwanciya zai yi, idan gari ya waye zai yi. Gaskiya ina yin addu'a kullum ko da yaushe.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? A to maganar gaskiya, yanda nake tsara ayyukana wanda suka fi muhimmanci, na farko bana yin aikin da ya fi muhimmanci a gajiye. Kuma bayan haka ina yin shi da safe ne. Kuma a duk lokacin da na fara wannan aikin bana so a zo ai mun magana ko kuma a ƙira wayana ko kuma su in zo na in inda mutane suna surutu. A'a abin da nake ina samu waje shiru, wajen da ba hayaniya, ba damuwa kuma nakan sa wayana a yanayin da ba za a same ni ba wato flight mode. Bayan haka hankali na dukka zan bayar akan wannan aikin domin in cimma buri na in yi wannan aikin a dai dai mai kyau wanda ba a samu matsala ba.

Kana fin son zama a kujera ko taburma? A toh maganar gaskiya de, dukka biyu nake son zama domin dukka biyu ina jin daɗin zamansu, ko zama a kujera ko a taburma. Dukansu biyu ina so kuma dukansu biyu suna da amfani. Kuma dukka biyu bana gajiya kuma dukansu biyu basa takura mun. Kuma zama a kan kujera ina iya zama lokaci sosai bangaji ba ko in canja zama. Haka zalika shi ma taburma ina iya zama a kanshi sosai ba tare da na gaji ko na canja zama ba. Shi yasa na ce maka dukansu biyu ina son zama a kan, bazan ce guda ɗai bane da taburman da kujeran dukka abu biyu ne wanda nake son zama a kan kuma basa takura mun zaman.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Ina siyan katin waya, insa tukun na zan yi magana ko zan ƙira waya. Akalla in gari ya waye ranan da zan yi waya sosai sai in sa katin dubu ɗaya. Kuma wannan katin zuwa nake in siya sai in sa. Da kuɗi nake siya shi yasa na ce ina biyan kuɗi ta waya. Kuma bayan haka, ina siyan data da kuɗi. Dukka wannan ina biyan kuɗi ta waya. Domin data ina amfani da shi WhatsApp, Facebook duk wani abu na yanar gizo ne da data nake amfani da shi to. Data kuma da kuɗi nake zuwa in siya in sa a wayan tukun na sai inyi amfani da shi. Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai ma.

Na bokiti kuke da su a gida? A gaskiya muna da bokatai a gida akalla za su kai goma wanda kowanne da abun amfaninsa amma bari na irgo maka sora daga cikinsu. Ka ga? Akwai bokatin kicin wanda ake zuba ruwa domin a yi girki. Kuma akwai bokatin wanke wanke guda biyu suma wanda ake wanke wanke har a yi ɗauraya. Kuma akwai bokatin na bangida. A bangidan ma bokatayen guda uku ne an zuba ruwa a ciki domin amfani da shi kuma bayan haka akwai bokati wanda za a dinga ajiyewa ana zuba ruwa domin a sha ko a yi wanki. Akwai kuma bokataye wanda ake zuba shinkafa a ciki a rufe.

Kana fi son fanka ko AC? E toh, maganan gaskiya nafi son AC, domin shi AC ya fi daɗi. Bayan haka shi babu ƙara. Bayan rashin ƙaran ma, shi a waje ɗaya yake. Kuma mutumi AC idan ya san daɗinsa, zai dinga jin sanyi sosai. Kuma bayan haka, idan mutum yana AC, tukunna ya sha AC, AC ya tashi ya fita waje ba zai ma iya zama ba. Kuma yana sa fatan mutum yayi haske, ba zai yi duhu ba. Musamman ma a zafi idan mutum ya kunna AC, gaskiya zai ji daɗin AC nan sosai. Kuma zai gane cewa AC ya fi fanka daɗi. Kuma za ya so AC fiye da fanka. Domin shi AC gaskiya yana da daɗi sosai.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, to ina shan ruwan 'ya'yan itace amma ba duka itatuwa ba. Na fi shan ruwan 'ya'yan itacen kankana, mangwaro, na lemu da sauransu amma ba dukkan 'ya'yan itace ruwan su nake sha ba. Kuma shi na kankana abin da ya sa nake so, yana da amfani sosai wajen lafiya. Shi ma na lemon haka da na mangwaron ma haka. Kuma shi 'ya'yan itace yana da sinadaru wanda suke amfani a jikin ɗan adam sosai amma fa ba duka 'ya'yan itatuwa ba, kamar yanda na lissafa su lemu, su kankana, su ayaba, su dabino da sauransu duka.

Wane yanayin ɗaki kake so? A gaskiya yanayin ɗakin da na fi so, ina son ɗaki mai falo babba, mai bedroom guda biyu, dama da hagu kuma ya zamana. Akwai bangida, akwai kitchen kuma ɗakin dinma ina son babba sosai wanda rufin nasa irin doron zabuwa na zamani nnan Mani, deckin nake so ba ceiling ba ɗakin kuma ina so ya zama bedroom inma ba ƙanana sosai ba manya sosai ba kuma ya zamana. Wannan ƙasan floor in ba siminti ba ne, ya zama tiles. Bayan haka ina son ɗakin da kafin a yi fenti, za a yi screening nasa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? A gaskiya magana, yanda nake ajiye takardun aiki, na sa kafinta ya yi mun drawer. Drawer ma ya mun matakala daya, biyu, uku har kusan biyar. Domin ko wani takarda wanda na aikinsa, ya zama na wajen daban ne. Bana haɗa su domin in na zo, karya riƙe ce mun. Ina son kowanne in same shi a inda ya dace. To wannan drawer ma a gaskiya kuma shi ma mai kyau ne. Wajen tsaftatacce ne, ɓera baya shiga, garama ma bai ci ba. Katako mai kyau ya yi da shi. Kuma idan na sa a drawer, ina neman kwaɗo da makulli in rufe, in tafi da makulli na gida. Gobe idan Allah ya kaimanu na zo wajen aiki, sai in buɗe, in cire takardun a inda ya dace, sai in fito in ajiye, in yi amfani da shi. Kuma idan na gama sai in mayar.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki, kuma fankan na mu a gaskiya ba wai sawan kwanannan bane. Tun a daɗewa aka sa kuma yana da ƙarfi, yana da nauyi, kuma yana bada iska sosai. Number one nashi shine Number three yanzu domin fankan aƙalla yau ya kai shekara ashirin da biyar haka. Fankan nan gaskiya yana da daɗi sosai kuma yana bada iska, gashi da ƙara. Kuma shi yankan fankan na shi manya-manya ne. Guda uku ne. Daban yake da na yanzu kuma ya fi na yanzu ma girma. Ya fi shi faɗi. Muna da shi. Ina da fanka a rufin ɗaki.